Wato mu wasannin da mun yi a waje yana da yawa. Abaw wanda ina yi a waje yanzu shi ma ana kiransa "what" wato sunan da aka sa masa kenan "what" amma a wani fanni kuma ana iya kiransa karta. Karta yanzu ashe wasan da mutane biyu zuwa biyar suke bugawa ne. Za ku taru ku buga wasan jin daɗi ne ana yi, ana jin daɗi, yana haɗa dangantaka, yana ƙara abokantaka. A wani fanni kuma yana iya ya ɓata abokantaka da dangantaka. Domin wasane wanda yana jan hankali, ya jara yi, ya sa mutane su yi abunda ma ba shi ya kamata ba a wani fanni. Amma kamar ma mu mun saba bugawa domin wasa mu buga, mu ji daɗi domin ba abun da za mu yi a rana kama ta haka wanda za a ce ranan sati. Kowa yana gida za mu taru mu buga muna dariya muna jin daɗi. To wasan da ni nake yi kenan a waje kuma bana yi ni kaɗai, ina yi da abokane wanda suna kusa da ni.

Eh to ni ina tara sabuwar kuɗi. Ko yanzu haka ma na tara sabuwar kuɗi domin inason kuɗin da take da muhimmanci ne kyau wanda za ka iya saka a aljihu kuma ka cire ka samu kuma bai yage ba. Kaga idan ka zauna ba ka samu ka sabuwar kuɗi ba, kaga akwai matsala. Domin yanzu kowa yana nema ya samu sabuwar kuɗi wanda zai tara domin wasu biki, wasu aure, wasu kuma ko suna, ba za ka iya ka fita da tsohuwar kuɗi ka je kana watsawa ba. Dalilin da ya sa kenan ana jurewa a fita da sabuwar kuɗi. Idan ka fita da shi za ka fita da kuɗi mai tsabta mai muhimmanci da daraja. A nuna maka akan wannan ita ce wannan, wannan ita ce wannan ka fitar ka watsa kuɗi mai sabuwar kuɗi kowa ya kalle ka da daraja. Dalili ke nan da ake tara sabuwar kuɗi. Ni ina da sabar kuɗi. Tara su nike yi domin ina son ganin kuɗi sabuwa tal. Kana cire kuɗin ma kana jin kamshin ta sabo sabo. Na tara sabuwar kuɗi sosai ma.

Ah to ka ga ani musamman ni ina son kayan zaƙi domin gishiri tana da illa. Kayan zaƙin mu tana da illa gani na miji amma na fi, na fi buƙatan kayan zaƙin nan. Balantane akwai wanda ni na fi so musamman ana kiransa Fanta. Wato Fantan nan ni na kalla kaman ni da Fantan nan kaman akwai dangantaka tsakanin mu domin ina son shan Fanta ko wace rana. Tana nan ba ta da gas dayewa amma tana da muhimmanci. Lemu ne aka haɗa da ɗan wasu abubuwa a ciki. In ka sha ma za ka ji ta tana da daɗi kuma tana-- kana sha za ka ji wani sakewa a jikinka. Ni na saba shan sa, to ban na ji kamun sha wani abu kuma daban fiye da shi hakan nan. Domin hankali ɗaya rigaya ɗauka shi. Bai da tunani, ban na tunani in je in ɗauka wani daba sai shi, shi ya sa ni ina jin daɗin shan Fanta a hakan nan. Na fi yawa zan iya in tashi, na riga na siya, na ajiye. Domin safe na yi idan na wanke bakina, na wanke fiska ina da Fantan da zan sha da safe. To ka ga yanayin har inda abin ya kai kenan. Ina son Fanta har ya kai inda ina ajiya domin safe yayi in samu in sha.

Eh kamar ba ni kam, ni ina da wani irin hali. Zan iya in dafa abinci a gida amma kuma in fita in je in siya abinci a titi in ci kamar jiya da dare. Na je na siya abinci a titi ne na dawo na ci na kwanta nayi bacci kuma ina da abinci a gida. Dalili shi ne yana da daraja da muhimmanci idan ka nuna wa maƙwabtanka kuna tare baka fisa da kome ba. Domin idan ya tashi shi ya je yana siya a titi kai kaje kana siya a cikin wani irin wuri, abin akwai yanda beke.

Aini kam ma shan madara ya zama kullum ne. Kullum ina shan madara. Idan Allah ya tada mu rai da lafiya, fari abun da ake yi shine shan shayi. Shan shayi mai madara, madara mai yawa. Idan an ce maka madara, madara wato abu mai daɗi muhimman. Ina son abun da madara yake yi. Yana ƙara ƙarfin ƙashi, yana ƙara lafiyan jiki, yana sa bugun zuciyan kamar yana daidaitawa. To kaga, yana cikin abun da ya sa ni shan madara ya zama min wajibi ne. Wajibi a fannin dole ne in samu lokaci in sha madaran nan da kyau domin in samu ingancin lafiyan jiki mai kyau.

Sinsiyan da ni ke amfani da shi, ana kiransa sinsiyan kwakwa, sinsiyan kwakwan nan wato ba laushi take da shi ba, tana da ɗan tauri. A taurin kuma tana, a taurin ma tana da, tana da san san-sani jan datti, bai da wahalan aiki kuma bai da, bai ya ƙarewa a sawake, ana kiran sa tsinsiyan kwakwa domin ana cire sa daga hanayen itacen kwakwa, a shanya shi, ya bushe, a cicire ganye sai ya siya shi kaɗai. Shi ya sa muna kiransa sintsiyan kwa.

Wayana yana cika ajiya, domin wayana shine ya riƙe ƙomi na. Wayana shine yana ban kome game da na'urar gizo. Wayana shine yake bani zarafi in yi wajibi ga jama'a. Wayana shine yake bani lokaci in yi waya da mahaifiyata muyi shawara, mu fahimci juna. Wayata shine kuma yake bani zarafi kamar inda na samu zarafi yanzu ina aiki da ku. Ka ga waya ne wanda idan ta cika shikenan ta kai yanda za ta kai kenan. Za ta yi aiki mai kyau, ta yi sallama mai kyau. Dalilin da ina son wayan nan kenan tana da ajiye alkawali. Batta taɓa koma baya a alkawalin da ta bayar. Shi ya sa ni bana wasa da wayata. Wayata tana ban jin daɗi. Shi ya sa wayana tana ajiya mai kyau. Ajiyan da wayana bana yi ma ni bana yin ta. Amma kuma a ajiyan ma tana cin kuɗi. Amma kuma akwai ajiya mai kyau. Fefofin makarantu, kome da komin da na tara duka suna nan, suna ajiye a cikin wayan. Hotuna na waƙoƙi na, eh, kayan kallo duka tana ajiye a ciki. Daga gogewa wayan nan tana da muhimmanci.

Ni a takance, ni ina son kallon irin fina-finan da na turai ne. Dalilin da ya sa ina son kallon fina-finan da na turai ne domin fina-finan Turai tana da wato abubuwan basiran da take ƙara wa mutum wanda yake koya daga ciki. Kuma ni mutum ne wanda ni ina son abu da na'urar gizo-gizo wato irin abun da ake kira technology a turanci. Amma ni na fi so in koya a irin yanayin da na sami kaina. Domin shi ne kaɗai yanda da zan iya in samu zarafi, in giba kaina gurguɗi kuma in samu in koya inda zan koyar wa kaina yanda zan bi da na'urar gizo ɗin. Shi yasa ina son kallon fina-finan na Turai domin suna koyar da abubuwa da yawa fiye da abun da ana koyar mana a nan arewanci a a kuma Afirka. Dalilin kallon fina-finan Turai ke.

Idan ni ni ke jira a layi, siyawa ni ke yi kamar da naje banki kamar jiya wato Juma'a. Sai naje akwai jama'a, sai na haƙura na siya akan layi. Akwai mutane a gabana da dama kuma su ma suna da buƙata kamar inda nike da buƙata. So ba inda zanyi dole in haƙura in jira. To a yanayin jira ɗin, na kai minti arba'in da takwas akan layi. Kuma abunda ya sa na iya na jira haƙuri ce ta sa. Wato ina da haƙuri shi ya sa na iya na jira har ya kai a wancan lokaci. Ka ga idan baka da haƙuri, baka da jimriya, ba za ka iya, ba za ka iya ka jira irin abubuwan nan ba. So dole ne ka haƙura ka jira. Kamar ma ni, na haƙura. In na da haƙuri na haƙura na jira. Shi ya sa har na samu, na iya na jira har na biya buƙatan kaina akan layi.

A wurin aiki muna da inda muna siyan abincin mu ci. Ko wace rana sai mun je mu siya abincin mu ci, kuma a kan titi ne ba abincin cikin gida ba. Abincin kan layi. Wato wurin tana nan a lungu. Ana kiranta Mama Iyabo. Matan ta iya dafa abincin arewaci kuma dana bayarbe abincin bayarbe. Ta auri wani Alhaji ne ɗan Sokoto anan, kuma yaranta guda uku. A taikaice ta koyi rayuwan arewaci da tana tashiwa. Domin tayi aure da wuri, ta haɗu da Alhaji acen inda yake aiki a Lagos harya dawo arewaci da ita. Ta koya zaman mu, ta iya dafa abincin mu. Kowa yanzu yana gudu ya je wurin ta ya ci abinci a sawaƙe. Fiye da yanda mun saba a wani wuri. Sunanta Mama Iyabo, ita ne ta yi mana ƙoƙari abincin kuma ba tsada yake da shi ba. To ka ga mu kuma sai muka haƙura muna siyan abinci a kan layi a wurin ta kullum.

Eh ina biyan kuɗi ta waya domin aiki da tura kuɗi yanzu ya zo da sauƙi da yadda kowace banki tana da ita mataimakin aiki na waya wanda zaka iya ka buɗe ka shiga ciki sai ka tura kuɗi. Ita ana kiranta online banking wato bankin na'urar gizo gizo. Ta haka zaka iya tura kuɗi wa yanuwa, masoye da masoyiya ta waya kuma yana da sauƙin aiki fiye da kaje ka shiga line a banki ko ciga banki. Ban da haka tura kuɗi ta waya tana da sauri fiye da shigan cikin banki domin cikin banki yana ɗau lokaci kafin nan su yi amma kana zaune a inda ka so a lokacin da ka so sai ka tura kuma za samu biyan kuɗi kuma biyan buƙata ya zo, kaga ya zo da sauƙi. Biyan kuɗi ta waya yana da kyau don yana rage abubuwa da yawa.

Sabulun da nike amfani da shi ana kira Papaya. Papaya wa sabulu ne mai cire bakin manne na jiki. Akwai jiki wanda kamar inda nawa yake zaka na ganin akwai baki-bakin abubuwa hakannan wanda tana zuwa ga wasu irin ƙananan ciwo wanda za ka kaikaya ya zama ciwo ko kuma ɗan wasu irin abubuwa haka. Toh sabulun da nake aiki da shi ɗin nan shi yake taimaka mun in samu zarafi wanda zan iya in shashshare su sabulun da nike aiki da shi sunansa Papaya kuma yana da sauƙin aiki. Sabulu ne mai jibriya, sabulu ne mai taimako sosai. Lokacin da na fara aiki da shi, fata na ya fara haske, jiki na yana ƙamshi kuma idan kace za ka duba yanayin aiki da sabulu in, ba abun da ana yin gaggawa da shi ba ne. Ana bin sa a lokaci da lokaci za'ace ka shafa a wuri kaza, ka bari na minti kaza kafin nan kace zakayi wanka. A lokacin yanda ake aiki da sabulun kenan sabulun yana da yanayin yanda ake aiki da shi shima. Shi yasa yana da sauƙin aiki kuma yana yin aiki mai amfani a jiki irin nawa. Domin ma ni yana aiki ban san ma wasu ba. Kuma kaga na kawo mutane da yawa su yi aiki da Papaya kuma suma sun ce tabbas sabulun nan ya taimaka musu, ya gyara musu jiki ya yi musu abubuwa da yawa. So in ka duba yadda abun yake zaka gane akan wannan sabulu mai kyau ne. Sabulun da ake kira mai suna Papaya abu ne wanda in ka siya ka shafa a jiki ko kai ma za ka ji daɗi. Sabulun shafawa na sunansa Papaya.

Ina bacci da rana. Kaman yanzu haka tashi wana kenan daga bacci shine na ci gaba da wannan training da muke yi, wato ƙoyar bayani da Hausa. Abun da yake tafiya shine daga ranar Litinin har Juma'a ina tafiyan aiki kuma da kamar aiki ne wanda zai samu zarafi ina bacci a lokacin da shine zance toh baccin ranan nan bai dace ba amma kuma ban na samu zarafin bacci sai da rana. A rana ɗin ma idan ban yi shi daga irin zuwa ƙarfe sha ɗaya zuwa biyu hakan nan ba, ban na samu jikina yana sakewa domin ya kamata duk indin tunanin da nake yi hankali na ya koma ya sauka. Daidai yanda zan iya samu kaina yanzu bayan na gama bacci, tunanin da nake yi da meme duka ya watse. Sai yanzu zanzo in samu zarafi na kai na, in huta, in samu kwanciyar hankali kafin nan in ci gaba da duk wani abun da yana gabana kuma zan yi. Bacci da rana yana sani ina tashiwa da ƙarfin jiki, inji jikina ƙabta dawo lafiya lau. Amma inda na yi bacci yau, na tashi da rana ban gane yanda jiki yake ba don ta yi mun nauyi. Jiki ya tashi mun da nauyi so nima ban zo na gane ba. Kuma nufin ke nan ban yi kwanciya na yi bacci iya, iyawan da ya dace kafin nan in tashi ba domin waya aka bugo mun na tashi na ɗauka. Idan ba haka ba kam, da na samu na yi bacci har zuwa ƙarfe uku ko huɗu kafin nan in tashi ma inyi tunanin zan fita. To bacci rana kam ni da bacci rana kowane sati ina yi.

To, ah mutum kamar ni, yanda nake kare kaina daga soro, ba wai muna aiki da gidan soro ba. Mu, muna yin abun da ake kira kulle ɗaki. Mu fesa maganin sauro, sai mu bar ɗaki a kulle na minti talatin. Bayan mun jira minti talatin, ɗaki tana kulle. Duk inda akwai sauro, warin magani zai bi lungu lungu, kowace lungu ya kakkashe saurayen. Mu kuma za mu jira nan da minti ashirin ko minti talatin muna jira, kafin nan mu kalla lokacin ko ya kai mu buɗe ɗaki ko bai kai ba. Amma wani fanni za mu iya muna jira sai kuma mu shiga, mu ji ƙamshin ko ya isa inda mutum zai iya ya shiga ya kwanta. Dalili shi ne kada mu je mu shiga mu kwanta, cuta ya kama mutum daga maganin sauro ko kuma mutum ya samu illa a cikin jiki daga maganin sauro. Shi ya sa mu, muna sa magani muna barin ɗaki na minti talatin kafin nan mu yi wani abu ma kusa da ɗaki. Idan mun zo sai dai mu duba ƙamshi ko warin magani ya sauka ko bai sauka ba, shine abun kenan. To wannan shine yanda muna kare kanmu daga sauro ina gan duka kenan.

Ina sanya agogo a hannu. Wannan ya dace wa namiji ya zama kaman ibada ce. A sanya agogo a hannu kowace rana. Ni wani lokaci ma har bacci nake yi da ita a hannu domin. Lokaci, lokaci wato time, lokaci abu mai muhimmanci ne. Abu ne, abu ne wanda yana da. Armaci a kula da shi sosai. Ka ga idan ba ka da lokaci kai ba mutum ba. In kana da lokaci kuma an kalinka a tashe. In baka iya kula da lokaci ba lokaci zai tafi ya barka. Ni dalilin da nake sa agogo a hannu domin na samu lokacin abun da nake so in yi, in yi ta kuma a kan lokacin da nake gani. Bawai sanda na riga nayi rashin lokaci ba sai in ƙara nema ba babu. Ina yin kome a kan lokaci. Shi ya sa ina sanya agogo a hannuna. To ban na wasa da agogo, shi ya sa kullum tana hannuna. Ina gani wasu suna iya su cire su bari amman ni. Idan na cire agogo to baran damu da lokaci kuma ba.

Yanda nake son dafa ƙwai, ruwa nake saka wa a wuta sai a je sa a ciki in kulle wuta ya ta tafasa. Tafasan da take yin nan ba wai tana tafasa domin in ta fara tafasa sai ka cire ba babu. Ƙwai yana dafuwa sai ka bashi mintoti da yawa zai tafasa ya tafasa. In ba haka ba idan ka cire bai tafasa sosai ya jima a wuta ba, za ka iya ka cire ka kalla rabi ya nuna rabi bai nuna ba. Shi yasa ne ina bari ya zo na a cikin wuta sosai zai jima da yawa zai jima sosai, sosai, sosai a wuta tukuna in saukar da shi. Yanda ni nake dafa ƙwai kenan. A wani lokani kuma a fannin dafawa za ka iya ka saka shi kawai a kan wuta ne ka barshi a wurin. Yana nan kaman kana gasawa ne har ya gama nuna. Wannan time da mun tafi wani abu a jeji ana kira camp a wurin na koya wannan.

Ina aiki bayan lokaci kamar yanzun da nake gida. A bayan lokaci ne amma ina aiki. Wane aiki nake yi? Ina koma in duba duka takardun da aka turo mun in yi aiki a kai. Domin gane inda za na bi da aiki in kamunan littini. Ka ga akwai yadda ayyuka suke daban daban kuma da irin aikin. A fannin gefe nawa idan zan yi aikin nan, ina rufe ido ne in yi shi da zuciya ɗaya. Domin aiki idan an ba ka aiki dole ka yi shi ka gama. So ko bayan lokaci ya zama wajibi ne ka zauna ka duba ayyukan kuma domin ya dace ka yi aiki, shi ya sa aka ba ka. An kalla ka iya ka kawo aikin nan gaba a gama shi. Shi ya sa za a ce ga aiki an ba ka. So ko bayan lokaci ya zama na za ka kwantar da hankali ka duba yanayin aiki, ka duba ya yake tafiya sai ka ci gaba da aiki ko a gida ko a wurin aiki. Amma idan ka kalla ba ka dace ka tafi gida ba, za ka zauna ka shiga yin aiki in har sai in ka gama kamunan ka tafi gida kaman ni kenan. Idan na tashi ƙarfe biyar ina iya zama in yi aiki har ƙarfe shida, shida da rabi kafin in bar ofis. Domin bana so a sake kira na a yi tambaya na gama ko ban gama ba. Idan an ce kawo kawai, mikaws zan yi.